Eh to a gaskiya na ɗan fi son kayan zaƙi saboda shi kayan gishiri ba wani abu bane wanda jiki yake so kuma yana iya zama matsala ga mutum. To amma gaskiya kayan zaƙi ya ɗan fi saboda shi zaƙi idan mutum yana shan zaƙi zai zamana cewa wani lokacin ka samu a irin kana jin daɗinsa. Shi kayan gishiri ba wai bai ma yi cikayin daɗi ba sannan kuma ba kowa yake son shi ba. To gaskiya dai ni idan abin zaƙi zan zaɓi kayan, zan zaɓi kayan zaƙi ne saboda dama kayan zaƙi mun fi son irin su saboda sun ɗan fi daɗi ba kamar kayan gishiri ba za ka yi abu gaba ɗaya ba daɗi sosai. Amma in ya zamana cewa abin yana da zaƙi kila za ka ga cewa an sa mai sikari ne ko wani abu na zaƙi ko zu-ko zuma. To za ka ji daɗin cin abin sannan kai kanka sai ka fi jin moriya abin. Gaskiya zaƙi yana da matuƙar muhimmanci, zaƙi yana da matuƙar muhimmanci amma matsalar shi zaƙi idan ya yi yawa yana zama illa, yana zama illa. Amma mutanen mu muna son zaƙi sosai. Matsalar idan zafin-- idan zaƙin ya yi yawa yana iya zama illa har ya je ya tarawa mutum a wani guri na sassan jikinsa ya zo ya zama masa matsala. Amma gaskiya zaƙi ya ɗan fi yadda ake so. Shiyasa har yau har gobe abu na gishiri bai cika wannan ba, bai cika daɗi sosai ba. Sai dai in shi wani lokacin gishiri yana da sinadari na-- yana ƙara wa sinadari na ƙarfin ƙashi. Indai mutum ya kasance yana cin gishiri to jikin mutum zai ɗan kyau saboda shi gishirin yana taimaka ƙashi ya ƙara ƙwari da kyau. To wannan shine abun da na fi so amma dai ni na fi son zaƙi a kan gishiri saboda shi zaƙin ya fi yadda ake so. Sannan kuma a lokuta da yawa shi zaƙi yana tafiya ne da misali a ce yarinta. A matsayinmu na yara ya zamana cewa mun fi son zaƙi a kan gishiri saboda shi zaƙi dama yawanci duk wani matashi ko wani yaro za ka ga cewa yana son zaƙi. To shi ne abin da ya sa ake son zaƙi amma ba wai dama wani abu bane ba can sosai. Muna jin daɗin zaƙi sosai saboda yana ba mu ɗanɗano mai kyau sannan yana sa muci abu da yawa yadda ya kamata. Amma idan ya zamana cewa abin nan gishi-gishiri ne sosai a ciki to gaskiya ba kowane lokaci ne za ka ga-- samu matashi yana ciyec irin wannan abu ba saboda gudu matsala. To gaskiya dai mun fi son zaƙi a kan gishiri saboda shi zaƙi abu ne wanda cewa ko abu kaɗan ne idan aka kawo kuma yana da zaƙi to za a ci sa da yawa. Sakamakon abu mai gishiri saboda abu mai gishiri babu zaƙi, babu zaƙi a ciki to wani lokaci yana zama matsala. Wannan shi ne amma dai zaƙin ya ɗan fi yadda ake so kuma zaƙi shi dama zaƙi a duniya yana da kyau saboda yawanci kayan da suke da zaƙi za ka ga cewa kayane masu daɗi sosai. Misali irin sikari da ake amfani da shi a cin abu ko zuma. Zuma kowa ya san abu ne mai zaƙi wanda kuma yanada daɗi sosai. Bayan haka akwai magunguna. Shi, shi zaƙi abun da yake wannan zai iya ja wa ya je ya tarar maka misali kamar sikari in kana yawan shan zaƙi zai iya zuwa wani sassa na jikinka sai zai tarar maka sai ya zama maka matsala. Amma zaƙi a kullum zaƙi yana da kyau sosai, yana da kyau sosai saboda ba wani abu bane. Abu ne wanda ya zamanace wa lokaci, na ɗan lokaci ne ba koyaushe ake, ba koyaushe ake sha ba. To indai ba koyaushe ake shan wannan zaƙi ba to ba zai wa mutum illa ba sosai akan a ce kullum sai an sha zaƙi. In aka, in ya zamanace wa haka to oda wata rana za a zo za a, za a dafa abinci da zai tayar wa mutum ya zama masa matsala. So wannan yana daga cikin illa, yana daga cikin illar zaƙi. Sannan zaƙi ya kamata a ce mutane su kiyaye shi.

Eh gaskiya ina, ina motsa jiki amma ba kullum nake motsa jiki ba. Ba kullum nake motsa jiki ba saboda wata ranar ina iya tashi lokaci a ƙure. So in na tashi lokaci a ƙure to ban fiye irin samun lokaci sosai ba ranar. To zan samu in ban tashi da wuri ba in tashi sai ɗan hanzarta, sai in shirya sai in tafi inda zani. Gaskiya ba kullum nake motsa jiki ba saboda wata ranar ni kaina ba, bacci bai isheni ba da makamantansu. So idan ya zama na cewa in na ce zan tsaya motsa jiki to zan makara. Shi yasa ba kullum nake motsa jiki ba. Sannan akwai lokacin da cewa motsa jikin ma ba sosai nake ba saboda musamman idan an sami changing yanayi. Shi changing yanayi shine lokacin da kana zaman zamanka za ka ga cewa gari ya canja. To a lokacin idan zafi ne za ka iya fita waje ka motsa jikinka. Amma kuma idan sanyi ne ba dalili ba ka kara ka motsa jikin nan ba saboda kai kanka za ka shiga takura. Za ka ga cewa a cikin sanyi kake. To a'a gaskiya dai sanyi ba abu bane. Motsa jiki ba abu ne wanda an ce kullum sai mutum ya yi. Mutum zai iya ware kwana uku zuwa huɗu a cikin sati sai ya dinga motsa jikinsa ba tare da wani abu ba. Ina tunanin haka ma zai fi mai amfani da dama a jikinsa. To wannan shine dai yadda abun yake. Motsa jiki ana yin sane lokaci zuwa lokaci ba wai kullum sai mutum ya motsa jiki ba saboda wani lokacin motsa jikin, ah, yana zuwa ne saboda dalili. Akwai kuma wanda kawai yana motsa ne saboda lafiyar jikinsa. Wasu suna motsa jiki ne musamman mata in aka ce was, ah, ah, musamman mata in aka ce suna da ƙiba. To wannan yana, wannan yana, ah, ba, yana, yana ba su matsalar motsa jiki. Sannan idan ya zama mana, idan ya zama na mace tana da ƙiba to dole, to dole zai zama na cewa jikinta ya yi nauyin da, jikinta yayi nauyin da ita kanta, jikinta ya mata nauyin balle wani abu. So irin wannan, ah, ana taimaka musu saboda su siya sara da yawa a cewa lafiyata. To gaskiya dai dama shine, shi motsa jiki kawai abune da ake yin sa a dan lokaci. Wa'in an gaya mana nan gaba za'a iya misali idan mutum ya motsa jikin nasu, sun iya motsa jikin nasu sai a ɗau. To gaskiya wannan dai shine. Yawanci wasu abubuwa suna faruwa da yawa. Amma motsa jiki da ma ba kullum ya kamata a dinga yi ba. A ƙalla dai sau biyar a cikin sati ya isa mutum ya, ya, ya motsa jikinsa kuma ya kai target din da yake so. Sannan yana, yana ƙara lafiya motsa jiki sosai. In ya zama na cewa mutum yana motsa jiki to jikin mutum zai yi kyau, zai yi kyau sosai. Mutum zai samu nutsuwa. Sannan wasu sauran sassa na jikin mutum ko wasu ƙofofi da mutum yake karatu ko jin wasu abubuwa za su iya sa matsala idan mutum baya motsa jikinsa. To gaskiya motsa jiki abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda kowa ana so ya dinga motsa jikinsa saboda jikinsa ya yi ƙwari, ya yi lafiya yadda ake so. Wannan shi ne gaskiya. Motsa jiki a daure a dinga motsa jiki saboda ishu na gaskiya. Wannan shine yadda sai da yadda shi motsa jikin yake yi. Amma ba kowane motsa jiki bane yake sanja irin wadannan. Yawanci hawaye ke nan shine zai sa an dinga jinka ka makara gudu. Amma kai motsa jikin duk a haka. Yana motsa jiki sosai. Motsa jiki abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma kullum ana so mutum ya dinga motsa jikinsa ba tare da wani abu da yake faruwa ba gaskiya. Motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci a ko ina. Yana da matuƙar muhimmanci mutum ya dinga motsa jikinsa.